Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Gaskiya mafi yawanci nakan wanke kayayyaki na ranar Asabar, wato lokacin da ba aiki kowa ina gida ina hutawa ban zuwa gurin sana'a na. To da safe sai in fara wankin na san kafin zuwa karfe sha biyu na rana na gama in shashshanya susha iska kafin dare sai in kwaggoge su.